Kana cin salati? To shi salati ba abinci bane makaranta na da mu a ci za a cisa. Sai dai zamu iya cewa kana yin salati, in salati kuke nufi. Eh ina yin salati. Na zamar kasancewa ɗan musulmi ne. An in kuma salat ake nufi na abinci shima ina ci sakamakon kasancewar sa yana ɗaya daga cikin rukuni na abincin da suke ganyayyaki kuma akwai matuƙa da alfano sosai ga duk abincin da suke ganye.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? E, ina amfani ina yin ajiya, a abin da ya shafi yanar gizo. Musamman abubuwa wanda suke masu mahimmanci, a wanda zan iya barinsu a gida kuma sai na fita waje ina harkokina na buƙaci wasu muhimman bayanai to kuma kaga dole sai na dawo gida. To ina amfani da yanan gizo wajen ajiye wasu mahimman bayanan.

Ina kake tofa miyo? A'a, bana hani da ba mace mai ciki ba. Me zai tara mam miyau a bakina? Gobe bana bi ta wajen abubuwan da yake abubuwa masu ƙyanƙemi, waɗanda ma har inji yawuna ya tsinke. A'a, wannan yawun da ke bakina bana buƙatar haɗeshi, bana irin wannan gaskiya.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon sababbin fasahohi na zamani a yanar gizo-gizo. Yanar gizo-gizo wata duniya ce wadda take haɗa mutane mabanbanta, al'adarsu, yarensu da kuma fasahar su.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai har da kwashe idan kuma babu shi nakan haƙura. Kuma yanda nake dafa shi, nakan dafa shi a cikin ruwa zalla ko kuma in ina so na ci shi cikin abinci nakan iya jefa shi cikin farin abinci amma sai ya dahu in sosai mu ci.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Ba abun da nake duk lokacin da nake jin damuwa, face salati da kuma miƙawa lamarin damuwa ta e zuwa ga Allah Subhanahu wa ta'ala.

Nawa ne yawan danginku a gida? Kai yawan danginmu ai ba za su kirgu ba, ba za su kirgu ba sosai.

Kana yin ciniki a kasuwa? To ni na parko ni ba ɗan kasuwa ne ba, balantana har na a ƙasa abu. Har nayi tunanin wani ya zo ya siya nayii ciniki.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? A'a, ba na zuwa gaskiya. Yanzu ma haka yana karon yin tafiya wajen aiki kuma magana ta gaske kusan na ma makara.

Yaya kake gaishe wa mutane? Ina gaishe wa mutane ta hanyar musu sallama da farko sannan kuma da gaishe su ɗin kaman yanda ka faɗa. Yawanci ni nake farawa.